Ai wanke tufafi kan ya kasance ga bisa ga yanda zan ce makonta kasance. Wa'yansu lokoci zaka zan cewa zamu iya tafiya wuri aiki daga ranan litinin har zuwa ranan Juma'a ko. To ri wancan mu na sa mu da nda de ince ran Asabar haka ko kuma Lahadi zamu wanke tufafi mu duka mu gama wanke tufafi de sai mu je mu dina shi ayon. To mu dina ayon de haka zamu wanke zamu iya mu raba shi keshi keshi mu ce wannan shini wanda zamu sa rana litini, wannan kuma shini wanda zan sa irin rana Talata haka, wannan shi ranan zan sa ranan Alaraba, wannan kuma shi wanda zan sa ranan Alhamis kuma ga wanda zan sa rana Juma'a. To imma akwai ran de zan je in ce irin ran Asabar haka zan iya haje a gefe cewa wannan tufafi shi wanda zan sa ranan Asabar. To in ya kasance haka din zai sa zan iya na wanke kawai rana daya a sati. To a rana daya a sati din gaskiya ba karamin kaya za a wanke ba domin kagan an sa na litini har zuwa Juma'a dinan wansi lokoci zai iya kasance wa kaje aiki ka dawo akwai in de za ka je to ba ai tufafin de ka sa ka je aiki da shi wansi lokoci mu kan iya tafiya waje de shi ba. Ince misali ka sa kaya tufafin de ya rike ka sosai haka to kuma irin zuwa de ya mamaka ya kamata ka je ka geshe wa yin su ai ba wancan kayan de ka sa de safe shin za ka tafi da shi wurin gesuwan nce ka biya angwa ka je angwa da shi ba. To ima akwai ran de zan je nce irin ran Asabar haka zan iya haje a gefe cewa wannan tufafi shi wanda zan sa ranan Asabar. To in ya kasance haka din zai sa zan iya na wanke kawai rana daya a sati. Wanda yanda zai, zai kasance shine wansi lokoci bawo zamu zu na gida zamu deba ruwa daga riji yaba kagen ruwa kayan ya yi yawa sosai wancan ko wanda iri daro ne ka kawo ka sa shi a ciki kai zakagen kaman an tara mar gejiya ni ko. To wancan shi ya sa wansi lokoci zamu tattara kayan mu sa a cikin jaka sai mu duru a bayan a babbur namu ko kuma bayan keke sai mu tafi da shi rafi. To rafin da nike maga zan ce de kogi ne de wancan din babban rafi ne, babban rafi kusa da kogi zan ce de yana na saka nin kogi de rafi babba de shi ne haka. To kaje wurin kuma akwai dutse pa kato pa ne haka to dutse baban dutse ne za ka iya zuwa na kai ne za ka yi wanki nan kaga ruwa kana wanke daga cikin ruwa gaba daya. Za ka sa shi duk wanda ka gama sai ka daure shi ba iri wanda kana gida ka deba ruwa daga rijiya sai ka wanke a cikin bukuti. In ka gama sai kaje kana sai wanda ka gama wanke din, in ka zuba da ruwa wanda ka wanke de sai ka deba wani ruwa kuma ka daure shi da shi. To wannan mu na tafiya nimu wanke shi ne ma sama cikin ruwan de ke shi. Har wansi lokoci sai kagen kaman in ya sosi nka sun fara maka ciwo to sai ka dinga buga kayan a kan dutse din nawa to pa na kusa de rafi din kina. Sai kagen kayan ka ya fita sosai ince irin kayan masu nauyi sosai kamar irin jeans din na to suka mu na tafiya da shi a rafi a wancan kogin sai mu buga shi a kain dutse sosai haka. Kagen ka buga shi a dutse inka sa shi a cikin ruwa kagen de itin shi duk sun fita. To wancan kayan na dam ba de eh wa zance de yana matuƙar amfani domin inka ke shi can din za ka ji daɗi cewa abubuwan za su rage maka. To a wansi lokaci kuma wanke kayan de zan ce irin wanke tufafi mu zai iya kasance cewa kaya sun yi yawa. Ba ka son kaya sun yi mara yawa a sati ba irin ce a rana Asabar ne za ka wanke kukuma rana Lahadi ba. To wansi lokoci zai iya kasance zamu wanke sau biyu. To bari in ba de misali lokoci de matana ta haihu duk lokacin de ta haihu ai wanke kan na ga wancan wansi lokoci makowan de rana ne domin ka kayan yara de suka nce kayan jinjirin de ya yi eh ya sa a jiki ba s duk in ya sa yodi yan cire bats ake mirmichi de shi a jiki batare da wanke ba. Da zufa de ya yi de komi de komi duk sai a wanke kafin nan mayar mi shi a jiki. To kagen yaran kayan yara kuma ba a yi yawa sosai ba ko domin yara ba waya suna girma sai su yi girma su wuce wancan kayan shi ya sa kayan su wansi lokoci kagen kwaya biyu kwaya uku kwaya hudu ba yawa kaman na zan ce de wanda ya dan mayan ta ba to shi ya sa kagen wansi lokoci kagen ana wanke kaya ko wanne rana. To ana wanke kwaya kowa ne rana kagen de din yara din ne sai a je a sanya shi an sanya shi a waje. Sai in ya bushe sai a ciro shi a shigo da shi cikin daki. To wancan ya aka kasance cewa in ya kayan yara ne za a yi wanke ana wanke kowa ne rana. Wansi lokoci kuma kagen yara ne sun gama suna yin girma kuma sun fara tafiya makaranta. In sun je makaranta sun dawo kagen kayan inifom su inifom na su kagen yara suna iya de suna de wasa sosai ko. Za suyi wasa bina bana wasa ba kafin dau kagan kayansu kaman wanda suntafi porota ne kagan ko wanne wuri kawai datti.

Gaskiya tafarnuwa bana cika jindaɗin shi ba, ince in ansa shi a cikin abinci, kamshin shi wainsu lokaci na sa ni kama zan yi amai. Ko da yake an ce tafarnuwa gaskiya wai babba magani ne sosai ko in yansa shi, in ya shiga abinci har ka ci ya shiga cikin ka cewa yana da matuƙar amfani. Cewa shima yana amfani kaman zan ce yana ƙashe wansu, ƴan cu-cuta. Irin cututtukan da suke jiki da ba sa ba ma mutum zarafin yin waƴansu aiki ko kuma waƴansu abubuwa game da irin ince irin ƙarfin jiki haka. To gaskiya ina ni anawa dai da bawai, in ba dan ina ci shi yana sa ni kaman zan yi amai ba, da zan ce zan dinga ci domin na riga na ji cewa da shi ake amfani ana waƴansu, haɗin waƴansu maganin gargajiya cewa har in ya shiga ciki zai saka zaka sin ji kai ba-ba wuya in ka yi ciwo ma sai ka samu sauƙi. Kuma waƴansu lokaci in ka ci shi cewa ba ka ciwo ba ma zai sa jikin ka na ƙarfi sosai. To kagan ya zama kaman rigan karfe kenan ko yana rage ƙarfin waƴansu cututtukan da ya kamata su shiga jiki. To amma dai damuwan daidai in na ci shi din bana jin daɗin jiki na ba domin ko wane lokaci na ji kamshin shi duk lokacin da na ji kamshin shi ka ji kaman kai kaman zan yi amai. To waƴansu lokaci zai iya kai zuwa ga amai din shi ya sa waƴansu lokaci kawai dai in na gan tafarnuwa kawai dai bana cika so in yi kusa da shi ko kuma in ci shi ba a cikin abinci. To ni dai amma dai in ga abinci dai za a yi, a ko waƴansu abubuwa dai in an sa a ciki da na fi jindaɗin shi. Kaman in ce har in abinci ya ji albasa sosai ko kuma ince an sa mishi irin barkono da yake kira wai a barko-barkono da yake kira cewa atar-atar-atar-atarugu din nan to wancan kan ina jindaɗin shi sosai. To har in wa in can sun shiga cikin abinci sosai haka, wato shi albasa da atarugu kuma da tattasai gaskiya har na riga na samu wancan a cikin abinci to abinci ina jindaɗin shi. Har an sa mishi abubuwa mai kyau haka irin dai irin busasshen kifi ko kuma wai ɗanye ma a ciki kuma nama irin naman shanu ko kuma naman daji irin na jibiji ko kuma a ce makurna ko kuma to ace dai ko kuma in kurege nema waƴansu lokaci muna mukan iya kama kurege in mun feɗe shi sai mu dafa miyi a da shi. To iri wancan ɗin mazai fi mini domin in na ci abinci ɗin irin haka bana jin irin a yi amai din nan ba. To amma in na tafarnuwa ne duk abincin da ya shiga ciki gaskiya bana jindaɗin shi ba. Shi ya sa bana cika cin shi ba. Haka ma yana kasance da irin na mijin goro. Ni dai a ko waƴansu abubuwa da in na ci haka dai yana ba ni irin ba ya bani zarafin jindaɗin shi sosai ba. In ce kaman na mijin goro. To waƴansu suna cin namijin goro ɗacin shi na yi masu kawai. Ni ma ina jindaɗin da cin shi domin shi ya sa har waƴansu lokaci zan iya tafiya da jini in ɗeba ganyen shuwaka kawai ina ci. To domin ina jindaɗin ɗacin shi sosai. To shi na mijin goro ma ina jindaɗin shi a ɗacin shi ɗin nan. Amma da zaran na ci shi kagan akwai abinda yake mini a makwogworo kagan kafin ka Ankara gobe ka ji kaman dama jiya din na yi waƙa sosai haka shi ya sa murya na bana jin zuba. Ka fi ka Ankara kuma kagan kaman akwai a cikin makwogoro a cikin makwogorona zan dinga jin kaman akwai kurji-kurjin da yake cikin wurin. Se ina magana ka ji ko wani lokaci ina gyaran murya kaman ina gyaran gona. Ko wani lokaci ina gyaran murya to kagen abu ka fi ka Ankara se har zan yi kusa sati ɗaya ba zan jindaɗin makwogorona ba. Na ci abinci kagan abincin kaman yana wucewa a inda kaman ba naman jiki na ba. Kaman bana jindaɗin abincin ba abincin yana shiga kawai dai kama dutse ne ke wucewa bana jin kaman wani abu ba. To haka dai shi ya sa ni ma namijin goro bana cika son cin shi ba. To kagan ko abubuwan dai suna nan daban-daban to tafarnuwa ɗaya daga cikin su abubuwan da in na ci bana jindaɗi ba. Na ci dai yana sa ni kaman amai ne amma na-na mijin goro. Da kaman yana min kaman namijin goro ne kam da shima da ba zan ma yi kusa da shi ba. Balle ince zan ci, komai da ci dai ina sha'awan cin shi. Kaman yanda ina sha'awan cin namijin goro ɗin to domin in na ci shi ɗin baya yana ba ni wahala yana sa ni ina shiga wani tsananin azaba sosai haka a makwogorona shi ya sa ba ko wani lokaci ne nake jindaɗin cin shi ba. To na wancan ma bana cin shi ba gaba ɗaya. Ni kawai dai in ya so a dafa abinci dai ya kamata ya kasance a ciki. A haɗa waƴansu abubuwan dai irin waƴanda ba su ba tafarnuwa a ciki ba. Ai a haɗa min tatasai haka a cikin abinci a ni kai gaskiya. An yi shi haka ɗin ya riga ya fi min har zan ci shi da kyau haka in jidaɗin shi ba tare da inje ina kasance da jin waƴansu abubuwa ba. Akwai lokaci na tashi cin tafarnuwa ɗin ma daya shiga ciki ma har ya sa ni na yi zawo sosai to kagan in ban yi amai ba dai sa ni yi zawo in ba.

Eh abinci kam ina raba abinci na da mutane, ince misali cewa a dai dai lokacin da ana ɗan nyuwa. To in mun je har mun yi ince nan taraba kenan in mun je gona cewa a shekara mun yi abinci har Allah ya albarkace mu da lokacin da za mu girbe abinci har mun samu abinci sosai haka kaman masara. Domin nan abinci da mufi ci to garin masara ne ko to a haɗa shi da garin rogo. To a wannan bangaren mu dai muna noma sosai na masara da kuma shi rogo ɗin kenan. To in Allah ya albarkace ni lokacin girbi wucewar na samu masara sosai na sa shi a waɗa cewa har ya keke shi biyu ko uku haka. Har lokacin da za a ci abinci cewa ban siyar da masara na sosai ba har masara na yayi saura. To ba kawai ma abinci kawai ne na riga na gama dafa ni ke raba wa da mutane ba. Irin na ba ma mutane haka ba. Wancan lokacin ma har na kan iya raba masara wato wanda ya riga an ɓanɓare kenan an yi awon shi. Zan iya cewa an raba shi an yi awon shi a ban yi to zan iya ba ma mutanen cewa to ban yi biyu ko uku haka a je a niƙa a yi abinci da shi a gida. Kasandai duk okacin da ana fara dasa abubuwa ƙasa irin an ce an fara ruwa sabo sabo haka. To waƴansu ɗin kaga waƴanda da dama ba su samu amfani a gona sosai ba. Abinci suna kan iya ƙarewa to kaga dai dai lokacin yunwa na fafare mutum sosai. To da yuwa na fafare mutum dai na kagn daya wa za su mutane daya wa za su yi rashin abinci a gidansu da masara da abubuwan miya ɗin da za a ci abincin da shi da kome da kome. To ya kasance haka ɗin dai dai lokacin da mukan iya raba masara wa su maƙwabcin mu cewa gashi wannan ayi haka to waƴansu lokacin ɗinma kaga in kana wucewa hanya ba wai lalle wanda suna na kusa da kai ba. Kana wucewa bakin titi kaga waƴansu masu bara suna nan kusa suna neman abincin da za su ci. To waƴansu lokacin ba ka da abinci ba in ka je nce ka je ka sirri da ko kuma irin shinkafa ka je ka sirri da shi a kasuwa a buhu ko kuma a ribi buhu ko kuma wanda an je an yi gumi shi an gama gumi sai ka zo kai awon shi ka siyar. In akwai dai dai wanda kana nan da saura da shi sai ka ɗiba ka ba su. In babu ma za ka iya neman wasu kuɗi cewa je a nema abinci a ci. To kaga raba abinci da mutane gaskiya yana da matuƙar amfani domin a haka ɗin nema littafin mai tsarki ya koya mana mu Kirista ma cewa duk in kana da abinci kar ka bar ɗan uwanks yana kusa da kai ya ji nyuwa. In ka ci ka ƙoshi kai ka ɗai barshi yana fama da yunwa kaga in kayi ba kenan ko. Ai bai nuna cewa halin da kana nuna can halin Kirista ba. A halin Kiristanci kan ya kamata kana ba ma mutanen da sun rasa abinci abinci da wanda masun rasa tufafin sa a jiki. Kaɗan samu musu na sa a jiki kana nan da naka daya wa ince kaman kana da kaya da ba ka sa kuma ba ka biya cikin ɗaki. To ai ya kamata ba kawai abinci ne ya kamata ka ba su ba ya kamata ma ka samu tufafi ka ba su suma su sa a jiki domin su rufe asirin su ko. To haka dai muna raba musu abinci a sake raba musu tufafi. To kaga in muna ƙauye ma akwai yan ci rani da suke iya zuwa. To ba kawai ma a ce sun rasa abinci ba wancan har sun rasa dai wurin kwanciya. To a ƙauye kuma kowa na da gidan shi za ka rasa inda mutum zai ce ai ba inda za a ci mutum zai iya kama hayar ɗaki ya zauna. To ko kuma in ma akwai wurin kama haya to mutum ci rani da ya shigo yau kawai ba wanda ya wa ya shi zai iya kama haya ne. To wancan ɗinma na da matsala. To kaga za su iya zuwa a gidan ince shi mai unguwa ko kuma wato sarkin gari kenan to ƙauye kam muna kiransu mai unguwa ne ba muda sarki ba muna kiransu mai unguwa. To zai iya zuwa gidan mai unguwa cewa gashi haka waƴansu lokacin ma za su tambaya azo ace masu a'a bamu da mai unguwa kaman ce daidai lokacin da mai unguwa mu ya rasu ne ba a samu an naɗa sabo ba. Sai a ce to a ina ne haka ina gidan da zan iya shiga da zan samu tallafi ina gidan da zan iya shiga da za a iya min taimako. To suna iya zuwa gidan mu sai zamu ce to yara dai suna kwana dai ɗayan ɗaki dai to za a ce to subar ɗakin su komo inda muke. To za a iya barma wancan su ci rani su zauna wurin na kwana biyu daga nan sun zauna wurin wancan lokacin za su wuce ne ko wancan lokacin za su nema aiki da za su yi. Sai su samu ɗan kuɗin da zasu sa aljihu. To kagin ba abinci kawai muke raba wa ba mukan iya raba da tufafi kuma mu samu irin kwari kwanciya mu ba ma wanda sun zo mana eh zama irin su ba iya haka sai su samu wurin zama suma domin a namu ɗin muna iya haɗu gobe mu san inda za mu same kai mu ba ko kuma yara mu inda za su sami kansu gobe ba. Wanda ka taimake shi yau zai iya zama shi ne zai taimake ka.